Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Mafi nasarar da muka samu ko babban nasarar da muka samu aiki shine haɗin kan da muke da shi a tsakaninmu kuma babu baƙin ciki da muke ma junan mu. Kuma kowa yana aiki ne da yaƙini dan ganin cewa wannan kamfanin ta ci gaba. Saboda in kamfan ta ci gaba, to kowa zai samu cigaba a cikin wannan aikin. Kuma sa'an nan akwai wani babbar lamari da ogan mu ya wajen aiki ko manajanmu na wajen aiki ya tabbatar da cewa duk wanda yake aiki a wajen in da aka samu riba da ta fi wanda ake tsammani a shekara, to wannan riban da aka samu a sama to akan zauna a ƙayasta shi a tsakanin ma'aikata don kowa ya ji daɗi. Ana kiran da wannan welfare ke nan. Kowa za'a bashi ya ji daɗi tun daga kan ƙananan ma'aikaci wato masinja har zuwa babban ma'aikaci. Kowa za'a ɗauko wani kaso a ciki a bashi domin ya ji daɗi. To wannan abu yake sa gaskiya kowa yake sa ƙwazo da himma wajen cewa kamfanin nan ta samu nasara kala kala. Mun samu nasara aƙalla dan gwamnati sun bamu project da ayyuka kala kala. So muna gode wa Allah da wannan nasarar da muka samu. Mun samu nasarar gina katafaren asibiti a cikin garin Kaduna wanda shi ne zai zama babban asibiti a kab garin Kaduna wanda yake ɗauke da gado guda dubu ɗaya. So wannan ba ƙaramin nasara bace da kamfaninmu ne taci wannan nasara domin a bata wannan kwangilar nan. Sa'an nan mun samu kwangilar yin titi daga Abuja zuwa Kaduna. Wannan ma babban nasara ce wanda kuma gashi hanyar aikin yana tafiya cikin yanda ya kamata kuma aiki na yin kyau kuma kowa ya ga yanda muke aiki suna jin daɗin yanda muke aiki. To wannan ma ita ma babban nasara ce. So muna da nasarorin da yawa da muka samu wanda bazan iya faɗan su ba a wannan shafin da nake yi na salanshow. Amma dai akwai nasara sosai a wajen aiki kuma kowa na jin daɗin aiki da mu. Kuma har rububi ake yi danganin cewa mutane sun samu aiki a wannan kamfanin namu mai albarka wato sunan kamfanin Namu Alfindiqi Group. To wannan kamfanin gaskiya ne an samu nasarorin sosai sosai kuma muna gode wa Allah kuma muna jin daɗin a yadda ma'aikatanmu suke jajircewa danganin cewa kamfaninmu ta samu nasara kuma ta ci gaba sosai.

Kana sauraron rediyo? Eh, nakan sauraron rediyo. Nakan ji labarai, nakan ji abin da yake faruwa a nan cikin gida da kuma wajen gida. Nakan tabbatar da na ji rediyo don ganin cewa na ji labaran abin da yake faruwa, kama a ƙasar mu ta nan Najeriya ko a garin mu a nan garin Kaduna, me gwamnati ta yi, me gwamna mu ya yi, me aka samu ko su waye aka kashe ko su waye aka ƙona. Ni mutane mai son jan rediyo don sauraron labarai. Sa'an nan kuma nakan ji rediyo, nakan saurari rediyo irin shirin su Freedom. Ina jin sauraron irin rediyon su Banƙete Family shima nakan ji abubuwan da yake faruwa a cikin community mu da kuma nahiyar mu a cikin ƙasar mu. Na arewa da kuma ƙasar mu ta Najeriya, mukan ji matsalolin da yake faruwa a gidan aure ko kuma gidan marayu ko yanda miji yake yaudaran matan sa ko zaluncin da ake a gidan aure. To don mukan saurari a rediyo domin mu ji me yake faruwa. Sa'an nan kuma nakan ji madubin ilimi da ake yi kullum karfe tara na dare. To nakan sauraro wannan shirin nan sabida tambayoyi ne da ake yi ma Malam Sheik Aminu Daurawa a kan abubuwan da ya, da ya dami mu a cikin rayuwan mu da kuma yanda za'a samu gyara a cikin rayuwan mu. Sa'an nan nakan ji sauraron rediyo shi don ganin, don jin labaran Amerika. Sa'an nan kuma nakan saurari rediyo don jin labaran ƙwallo. Kaman akwai wani shirin da ake yi da safe a kan labaran ƙwallo, a kan abin da ya faru a cikin sati kama abin da ya faru sati da dadi. Sukan yi wannan programme ɗin ne da ranan Monday, ranan Litinin kenan. A ji shawanwani da kuma ba da shawanwani a kan ƙwallo. Me yakamata tim kaza su yi da kuma me yakamata wannan tim ɗin su yi. So nakan ɗan sau ama wannan shirin sabida yana mata yan ɗingin. Sa'an nan kuma eh, nakan saurara rediyo don jin sabbon wawakin da aka yi na zamani. Kuma nakan ji waqoqin da nake so. Kaman akwai lokacin da ake sa nishaɗi da sauransu. Sa'an nan kuma nakan ji Alheri rediyo shima don jin labarai a kan, kanin siyasan ƙasar mu, me yake faruwa wani gwamna ne ya shan da sheka ko me yake faruwa, me yake faruwa, wakana a majalisa ko ya za'a yi a ga an yi samu wani, wani cigaba ga al'umma. Sa'an nan mukan saurari kuma irin labaran da za'a kira kaman malamai koyar mu a fannin abubuwa daban daban. Kaman fannin likitoci akan kira likitoci daban daban domin su ba da shawarai akan cuta kaza ko su ba da, ko su wayar da mutane kai a kan ciwo kaza ko magani kaza. Sa'an nan ka ɗauko fannin injiniyarin su ma su kan kawo mutane a kan sababin ƙiraƙiran da aka samu ko kuma ka ɗauko masu na'a kan siyasa su ma su kan tufa albarkacin bakin su. To don nakan saurari rediyo don jin wayannan kanikan labaran.

Wane kayan marmarin kake fi so ne? Gaskiya kayan marmarin da na fi so ina son cin tuffa wato apple kenan yana cikin abun da kayan marmarin da yafi bingeni sosai. Sa'annan kuma ina son shan ƴaƴan itace wa na, na inabi gaskiya grapes yana daga cikin shi ma abun da nake so sosai. Ban manta san da nake ƙasar Sudan nakan siya wannan tuffa da inabi. Sa'annan kuma nakan siyi shi da lemu da kuma mango duk suna daga cikin ƴaƴan itacen da suke burgeni sai ayaba. Nakan yi smoothie na ayaba, nakan saka ayaba da madara na marƙaɗa su waje ɗaya. So abin na bingeni kuma ina son shan wannan abin gaskiya. Ko da nake Sudan yana daga cikin kayan abincin da na fi so ko kuma na fi sha kuma suna daga cikin kayan marmarin da nake so. A na ban mantawa sanda muka je ƙasar Sudan shima akwai kayan wannan marmarin da yake bingeni wato mana wato pomegranate kenan. Shima abin gaskiya yana da daɗi kuma yana matuƙar bingeni sabida hot juice na shi yana da mugun daɗi. So yana daga cikin abun da gaskiya nake missing da na dawo ƙasar Nijeriya don ba kasafai aka fi samun wannan irin mana ɗin ba. Amma can a ƙasan mu ta Sudan gaskiya abu ne kamar ruwan dare ko ina kaje zaka samu wannan irin mana ɗin. Sa'annan kuma nakan so, nakan so kayan marmarin irin mangoro ɗinnan shima in aka yi smoothie na shi shima yana da daɗi. Kuma in aka hada shi da madara gaskiya yana bingeni kuma ina son yawan shan shi. Ina fatan wata rana na koma ƙasar Sudan domin shan wannan kayan marmarin da muke da su. Sa'annan kadakko wajajensu kankana uwar ruwa kenan ita ma tana burgeni kuma ina son shan kankana sosai a ko da yaushe. Shima kayan marmari ne da yake matuƙar bingeni sosai. So wannan dai kaɗan daga cikin kayan marmarin da na fi so kenan. Sai kuma idan na yi azumi a ƙasan mu ta nan Nijeriya gaskiya nakan so na fara shan ruwa ko na fara buɗe baki da kayan marmari irin su kankana, abarba da kuma lemu. So, su ma suna bingeni. Kuma in ka samu mace wacce ta iya haɗa sinadaran irin na su kayan juice da kayan marmarin nan sosai zaka ga abin ya bada ma'ana ya bada citta. Sabida in ka samu mace wacce ta iya ƙwarewa wajen sarrafa kayan marmari to gaskiya fa ka more, sabida ko kayi aiki ka da ka dawo daga gajiya za a kawo maka kayan marmarin nan don ka sha kuma ka faranta wa kanka kuma ka ji daɗi a cikin ranka.